Kana jin kukan zakara da safe? Eh to gaskiya ina jin kukan zakara da safe. Don a unguwan da nake, ina ma kiwonsu a gidan da nake. Don su ke tada ni bacci, wata sa'a. Don zakara ai kukan zakara shine, ke tada mu bacci.

Yaushe kake yin wanka? A a kullum yomi ina wanka, da na tashi da safe shine nayi wanka, in yi da rana, in yi da safe, in yi da rana, in yi da marance kuma kafin yawanci. Lokacin azumin ga a yi akwai zafi, dole ba ace nayi wanka kamar sau uku da safe.

Kana amfani da matashin wuya? A'a, to gaskiya bana amfani da matashin wuya. Don a yadda ni kima bana son irin harkokin haka nan. Don gaskiya bana amfani da matashin wuya.

Kana kwana a ciki? Eh to gaskiya ina kwana a ciki. Dan yanzu zafi ake. Gaskiya ban iya zafi ta dunƙushe ni cikin ɗaki. Nakan je waje in ɗan kwanta, in shinfiɗa tabarma na in kwanta a waje.

Wanne launi labulenku suke? To gaskiya labulen da ni na sasa a ɗakuna ban sa su da kauri ba don a samu iska na shigowa cikin ɗaki. Don gaskiya an ka sa, eh, labulai masu, masu nauhi, masu ƙauri iska bai shiga ma ɗaki.

Kuna sa uniform a wurin aiki? To ni kan sa uniform a wurin aiki. Akwai ɗan T-shirt, akwai kuma ɗan irin shadda yadi da muka ɗinka ana amfani da shi kamar anko. Yan ran Jumma'a ne sai a sa, amma kullayomi T-shirt ne ake amfani da shi. Da safe, rana, akwai wayan da ke zuwa aikin safe, wayan da ke zuwa aikin rana da kuma aikin marance zuwa dare. To ana sa uniform. Masu gadi ma suna da nasu uniform ɗin.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eto gaskiya bana kan kunna Bluetooth kullum. Don abin da ya sa ba kullum nikan su ina jin waƙa ba, sai dai na sa news. Ko kuma akwai wata sai in kunna Channels TV ko TVS, ina jin TVC sorry, sai in kunna TVC inji news, in ɗan ji labarai Al Jazeera da sauran su.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh to, wata biyu nakan ƙetare ƙafafu lokacin zama. Don zaman ka da zauna kaɗan miƙa da ƙafafu sai ka ji kaɗangaji. Amma wata launin in naɗin samu sarara na zauna da kyau, maybe firan ya yi ya daɗe da kyau, nakan ƙetare ƙafafu na zauna muyi fira.

Kana shan magani kullum? A'a to, gaskiya ba a kullum nakan sha magani ba. Idan ya kama na ɗan yin zazzaɓi, samon ciwon kai, sai na ɗan sha magani pewuce paracetamol da ɗan ɗan samu in huta da na yi barci.

Eh toh a kullum dai ana samun nasarori a gurin aiki, amma matsalar masu aikatan ga basa son su kara albashi. Kuma gaya abubuwa sun yi tsada, rayuwa yanzu ba ka da kuɗi sai akwai ɗamuwa. Ma'aikatan ga kana musu aiki yau da kullun sai ka ji shuru ba za su kara ma albashi.

Nawa madubi kuke da su a gida? To madubi da nike da shi a gida ƙwara ɗaya ne kawai wanda ke haɗe daga ɗan uwar gida. Don ba na da madubi da masu yawa.

Wane kayan marmari kake fi so? To bana kan son ina cin kayan marmari masu yawa dan suna ɗauke da sinadarin da ke bata allurar namiji kamar suga da sauransu. Amma wata biyu idan na samu madara haka kamar fura da nono, na kan so in sha.